A'a gaskiya ni bana kun na kendir a gida. Wannan tsohon yayi ne. A wannan zamanin muna amfani ne da fitilu masu solar da masu batir da kuma wanda ake musu caji. Wanda sune suka zamanto hanyar da suke bamu haske idan babu wutar lantarki. Kuma idan ana so a taƙaita hasken da ake gani a cikin gida, an kashe fitilu to sai a kunna tocilan ko kuma a kunna wata dai fitila ta solar haka wacce za ta haske waje kuma ba ma amfani da kendir a wannan zamanin. A baya dai lokacin abubuwan samar da haske sun yi ƙaranci da ana amfani da kendir.

Eh wayata tana cika ajiya. Domin na lokacin sai na shiga na goge a ajiyar da take da nauyi, domin na samar da wajen sabuwar ajiya. Musamman da yake ni mutum ne mai yawan ajiye applications da kuma abubuwan karatu a waya. To wannan ya sa take yawan cika duk da girman ma'adannin da take da shi wato memory card. Amma hakan bai hana ta cika ba. Wani lokacin in zan sa wani abu mai nauyi wani abu da nake so inyi amfani da shi, toh sai na goge wasu abubuwan domin na samu space ɗin da nake so ko kuma ace tana yi min irin aikin da nake so ba tare da damuwa ba. Don haka wayata tana cika ajiya.

Eh ina kallon Inuwa ta saboda lokacin da aka je kanata kuma Inuwar kata bai yana. Sabida tana ɗaya daga cikin abubuwan al'ajabi na rayuwa, wato Inuwa. Inda ikonb ubangijine kawai. Babu wanda ya sanya a haka yake faruwa. Ina haka, ina kallon Inuwa ta tana nishaɗantar da ni. Kuma haka yana sa ni nazartar tunanina akan halitta da kuma rayuwa gabaki ɗayan ta.

Eh ina rufe bakina lokacin hamma. Eh rufe baki a lokacin hamma a wajenmu, yana da alaƙa da koyarwa ta addininmu, kuma yana da alaƙa da koyarwa ta al'adarmu. A wannan ya sa ko yaro ƙarami muke koya musu kan ciwar duk lokacin da suke yin hamma suna rufe bakunan su. Kuma ake filyance da lafiyar sama tunda hamma a bace da ba ka da iko da kanta, sanda bakinka ya buɗe lokacin hamma, dole sai ka jira ya rufe da kansa kai ba ka iya rufe shi ba. A wani abin ya kai iya zuwa shi ga da zai cutar da kai. Don haka saka hannu a rufe ɗin ke da matuƙar amfani ga lafiyarmu.

Gaskiya ina magance matsaloli a aiki da farko ta hanyar tsayawa na fahimci matsalar, sannan na biyu ta hanyar sanin su waye ne suka haifar da matsalar, sannan na uku a samar da dabaru na warware wannan matsalar cikin sauƙi ba tare da haifar da illoli masu yawa ba. Wannan sune hanyoyin da nake bi cikin sauƙi da natsuwa domin magance dukkan wasu matsaloli da zasu taso a kan abinda ya shafi aikina. Kuma wannan sune hanyoyin da nake bi wajen taimakawa wani wuri abokin aiki ko abokin rayuwa domin warwarewa nasa matsalolin shima kamar yadda nake yi duk sanda nawa matsalan suka taso.

E, gaskiya ina sha'awar karanta littattafai musamman littattafan da suke da alaƙa da tarihi da kuma waɗanda suke da alaƙa da rayuwar gaba ɗayan ta. Ina jindaɗin karanta su domin suna bani labarin abubuwan da suka faru a baya da rayuwar mutanen baya. Kuma hakan mutun yana iya sa in koyi wasu hikimomi na rayuwa da sanin dabarun rayuwa wanda mutanen da suka yi amfani da ita wajen gudanar da rayuwarsu wanda kai a yanzu in dai ba ta hanyar karanta littafi ba, ba za ka taɓa sanin ta yadda suke rayuwarsu ba.

Ina cin abincin rana ne bayan sallar la'asar idan na dawo daga aiki. Wani lokacin kuma in na tafi da abincin wajen aiki, ina cin sane a can. Ina cin ni a wajen aiki misalin karfe biyu da rabi. Zuwa karfe uku. Shine lokacin ne da nake cin abincin rana.

Gaskiya nafi son taksi. A amma yanzu yan da rayuwa ta lalace da halin rashin tsaro, to shiga bas ya fi min kwanciyar hankali. Domin sakamakon yan da take ɗiban mutane da yawa ko ba ta shiga matsi sosai, shi yasa ake samun security. Ƴan ta'adda baza suyi amfani da wannan abun su cutar da kai ba saboda ganin idon mutane amma taksi kuwa wani lokacin za a ɗauke ka kai kaɗai kuma ba za a shiga matsi da kai. To idan wani mugun nufi ya ɗauke ka, yana iya kai ka gundar ya cutar da kai ko kuwa a haɗa baki da shi, a a cutar da kai. Musamman ma tun da cutar yi taksi tana ɗaukan mutum guda ɗaya ne a cikinta. Haka ka gani zumuntawa bane da zai da haskari sosai.

Gaskiya bana son abinci mai yaji. Saboda na kasance tin shekaru da dama ina amfani da-- ina fama da cinya ciyo na ulcer, gyambon ciki. Wanda hakan yake hana ni cin abinci mai yaji ko mai tsami. Amma duk da haka wani lokacin kana samun kanka a yanayin da dole ne sai ka ci abinci mai yaji. To amma hakan ba yana nufin, a ina so bane. N dai kawai ina ci idan ya zame mun dole. Amma dai ni a so na duk abincin da za a samar mu, toh samar mu abinci marar yaji wanda ba zai cutar da ni ba.

Ina, ina amfani da mai kuma wanda nake amfani da shi ana kiran sa mai gurguwa. Ina jin daɗin amfani da shi sabida yana gyara, yana gyara fata kuma baya bushe wa ajiki. Nanne yasa inke jin dadinsa nafi jindadin amfani da shi.

Gaskiya ne a shekara, na fi san lokacin damuna. Wani lokaci ne da yake samar min nutsuwa kuma yake bani yanayin da idanuwa na suke sha'awar gani. Wato, kwanan koren ganye yake kaɗai da yanayin sanyi ne na tsakaici yakan sa na so yanayin damuna sosai. Wani lokacin ina so na ga Naje wunda do yayin da ruwan sama yake sauƙa. Wannan yana sa na tsira da matukar son lokacin damuna kuma yana sa ni farin ciki da ta samun walwala a. Rayuwa.

Eh, tabbas gaskiya ina motsa jiki. Domin ko da ban fita wasa, hawa ta wani wutar birin bol ko kuma na yin gwaje gwaje, to ina samun wasu lokuta a rana a da zan yi doguwar tafiya a ƙafa ta. To wannan shi yana sanya hakan, yana kallon sa awani ɓangare na a motsa jiki kuma yana sawa wannan zaman da mutum ya ofis in muna waje ɗaya ya samu warware da jininsa kuma sannan ya ji daɗin jikinsa. A yi taimakawa hanjinsa wajen warwarewa abinci da narkaddashi cikin sauƙi. Wannan yana sa ni ke motsa jikina kullum kafin dai rana ta fito taɓa dukka sabanin lokaci da na tabbatar na motsa jikina a cikinsa.

Eh, duk san da na samu abincin da nake so yana sa ni daɗi sosai. Misali, ni ma'amacin son fatan doya ne. A sannan ina son shinkafa, da miya da wake. Sannan ina son abinci kala kala dai. Wadannan lokacin sai insame su ina jin daɗi. Amma dai ba abun da na fi so yanzu na sa ni shinkafa, danniya da wake da salad da isashen nama ko kifi. Ina jin daɗin wannan abincin sosai. Amma ina son abun da ya shafi doya ko kuma swallow. Ina son tuwo ko kuma sakwara. Kuma ina jin daɗin su sosai.

Gidanmu yana ɗauke da ƙasa ne baƙa, sannan wani ɓangaren kuma daga cikinsa, siminti ne. Za'a sani wani ɓangaren kuma intalok ne. To haka yake. Baida wani kala guda ɗaya ta ƙasa, da za'ace yana da ita.

Eh ina son yin hula kullum kuwa hula ta kasance wani bangare ne na al'adarmu musamman lokacin taro ko lokacin zuwa sallah. Ban fiye fita haka kaina babu hula ba. A sai idan ƙananan kaya na saka na yi shiga irin ta ƙasashen yamma kenan to wannan lokacin ba na saka hula amma in de shiga na yi ta al'adar mu to ina saka hula ko da yaushe ko in zanje gun aiki ko masallaci ko kuma in zan je na gaida wasu manya dai wanda suke da shekaru ko kuma suke da matsayi ko ƙima ta musamman ga idanuna.

Eh ina kunna sanarwa. Kuma tana taimaka ni wajen tuna muhimman abubuwa da na tsara zan yi da wayata.

Eh tabbas ina tsara shirye-shiryen kwamfuta a musamman abubuwan da sunfi aiki da kyau idan an sabunta su, ina update window ɗin da kuma wasu applications zan ke amfani da su yau da gobe. Duka ina sabunta su musamman in na samu kaina a wajan da zan yi amfani da WI-FI kuma free. Sabida sau tari suna da nauyi in kace data za ka sa suna jan data sosai.

Eh, na kasance ni ma abokin sanya safa ne. Ina da lokuta na musamman da nake sanya safa. Lokaci na farko shine lokacin sanyi. Idan ana yin sanyi sosai, ina sanya safa domin na kare ƙafata daga sanyi. Sannan kuma na kare ta daga faruwar faso wato kaushin ƙafa da yake faruwa sakamakon bushewar fatar ƙafa. Sannan ina saka safa lokacin damina shi ma wannan yana da alaƙa da sanyin gari. Sannan ina sa safa duk lokacin da na saka kaya wanda suka dace da takalmin da zan saka ya kasance takalmi ne kwaba shub mai rufe ƙafa gaba ɗaya. To, duk sanda na sanya irin wannan takalmi ina ƙoƙari na saka safa. Sannan a wasu lokutan da yake muna da sauro ina sanya safa domin kare kaina daga samun cizon sauro. To, hakan yana taimaka mun na rage samun cizon sauro idan ina zaune musamman da dare.

A'a kullum ina kwana ne da daddare, misalin ƙarfe goma na dare zuwa sha ɗaya na dare, sune lokutan da nake kwana, sannan idan na kwanta ina kaiwa har zuwa ƙarfe huɗu ko ƙarfe biyar na safe ina kwance. So in na tashi daga wannan lokacin bana sake komawa kan shimfiɗa ta. Saidai wani daren kuma idan Allah ya kaimu, shi ma dai zan sake kwanciya ƙarfe ta-- goma zuwa ƙarfe goma sha ɗaya. Haka na riga na sabarwa jikina da kaina.

Ina anki aiki tare da kungiya, ta hanyar girmamawa, kuma da haɗa kai domin samar da ayyukan cigaba ga al'umma. Kungiya ta kasan ce kungiya ce daman ta taimakon jama'a da kuma kokarin kawo sauyi a cikin al'ummar da muke rayuwa baki daya. Saboda haka muna yin aiki tukuru kuma muna mayar da hankali akan manufofinmu batare da kallon kashin wani ba tunda tunda kowa yana yinsa ne tsakanin sa da Allah kima zuciya daya.

Eh gaskiya muna kunna wuta da itace. Wannan shine ma abin da muka fi yi, amma ni a cikin gidana ana amfani da gas ne. Amma kamar a gidanmu da sauran wurare ana amfani da itace ne.